Ina amfani da launin tawada wanda yake baƙi da kuma blue, bima'ana shuɗi kenan. Eh, shi dai wannan tawada muna iya amfani da shi domin rubutu ne. Akwai rubutun al'arabiyya da ake yi da shi wanda rubutun ma yakan iya wanke wa yasha domin neman kariya ko kuma domin neman yardan Allah. Sannan kuma shi wannan baƙin tawadan akwai shi a biro wanda muke amfani da shi a bokance shima abu ne mai kyau muna amfani da shi inda ya kamata saboda yana ƙayatar da rubutu in muka yi shi sannan kuma yana isar da saƙo. Saƙon da ya ke isar wa kuwa shine in ka yi rubutun ka zaka gan shi ya yi kyau wajen dubawa mutanen da za su kalle shi domin su iya karanta shi da kyau. To, duk abin da aka rubuta da baƙin tawadan nan inda har ya yi kyau mutanen suka kalle shi suka ga ya yi kyau har zamantak su iya karanta shi to wannan saƙo ne mai kyau gagarumi wanda ya isar. Shi yasa tawada mu a gurinmu kala biyu ne. Akwai na ink wato kan ink shine na biro. Akwai kuma na makarantar allo wanda shi ne ake haɗa shi da masara ko bayan tukunya da ƙaro wanda shi ne ake sa zuma a cikin shi wani lokaci a rubutun al'arabiyya da shi ko kuma a rubuta wata aya wacce take kariya ko neman tsari ga shaidanu. Wannan amfani da tawada kenan kuma launin baƙi. Sannan kuma tawadun akwai kala kala amma shuɗi shi ma kana rubutu da shi yana bada ma'ana. Akwai kuma jan abun nan tawada na cikin biro wanda shi ake amfani da shi wajen yin makin ɗin abun nan ɗin takaddun ɗalibai jarabawansu ko kuma gwajinsu da aka basu na test wannan kenan. To, lalle lalle ya kasance muna amfani da wadda da tawada kala kala kaman irin su baƙa, koriya blue da kuma ja. Amma mu a gurinmu tunda ba lecturer bane mu ba kuma doctors bane a mun fi amfani da wannan baƙar da kuma koriyar blue. Amma ni a gurina na fi son rubutu da baƙar tawada saboda mene? Na yi rubutu da ita rubutun ya fi kyau. Eh mutane su fi gane abunda nake rubuta wa abisa sauran nau'i'ikan tawada wannan dalilin dayasa na zaɓi baƙan tawada kenan saboda lallai lallai rubutun ta in akyi yana matukar ƙayatarwa da kyau da kuma isar da saƙo.

Eh, Tabbas ina kunna Bluetooth amma ba kullum ba. Abin da ya sa ma na kunna shi kullum kuwa shine sai aikin shi ya taso ake kunna shi. Kamar in za ka yi connecting ɗin shi da na earpiece haka bluetooth earpiece da kuma bluetooth in za ka tura wani abu daga cikin wata waya zuwa wata waya ana kunna shi ko kuma daga waya zuwa kwamfuta. Da wai na muna kunna Bluetooth domin a yi wannan turin da shi. Amma kuma in ya wuce wannan bama amfani da bluetooth saboda mene ne? Akwai sauran irin su FlashShare Zenda kenan ko kuma ShareIt wanda su in za ka tura abu da su sai ka kunna Bluetooth. Eh, abin dan ya yi sosai. To wannan ke nan. Wannan dalilin da ya sa ke nan nake kunna Bluetooth. Saboda kunna Bluetooth yana da matuƙar mahimmanci musamman kamar ita FlashShare ɗin ko Zenda ɗin. Wani lokaci in ba ka da data da za ka yi downloading ɗin su, to in wani ɗan uwanka yana da shi za ka iya kunna Bluetooth ya tura ma ta cikin Bluetooth. Idan ka yi installing ɗin shi a wayarka kai kuma shi ka cika ba da amfani da shi. Play abuna tsakanin, eh, Zenda da Zenda ko FlashShare to FlashShare. Wanda abin da ya sa ake aje Bluetooth in ba a amfani da shi wani lokaci saboda su kasancewan sun fi Bluetooth yin sauri. Amma Bluetooth yana da amfani sosai sosai shi ma, daidai bakin gwargwado wannan ke nan.

Eh, tabbas ina son zama kusa da taga. Eh, musamman lokacin zafi. Lokacin zafi, mutum yana cikin ɗaki, zafi ya ishe shi, yakan nemi inda zai sha iska. To babu inda za ka iya fishan iska sai dai kusa da ƙofa in ƙofa buɗe take ko kuma ta taga. Misali, wani lokaci ƙofa za ta kasance a kulle, to shi kuma taga zai kasance a buɗe. Taga zai kasance akwai net a jikin shi, so in da sauro ba zai shigo ba, ya dame ka, amma kuma iska yana shigowa. To wannan dalilin da ya sake nan nake son zama kusa da taga a wani lokaci. A kuma lokaci irin abin da ya shafi na sanyi, a shi ba'a son zama kusa da taga saboda sanyi yana shigowa ta wurin ne sosai. Shi taga ma akan kulle shi ne. Haka ko duk in da ka kulle taga a wannan lokacin, to za ka je kuma ka nemi wani guri ne ka kwanta ka ɓoye kanka a lokacin sanyi. A lokacin zafi ne ake kusantar taga a tsaya kusa da shi domin a sami iska amma ɗan ji daɗi ya rage zafin da yake shigowa yana damun jiki. Wannan dalilin da ya sake son kusa da, zama kusa da taga ke nan. Duk da dai zama a kusa da taga shi ma a ɗan kwai illa kaɗan. Illan shi kuwa shi ne, za a iya samun wani ƙwaro ta wajen taga ɗin ya shigo. In mai cutarwa ne ko mai abune harbi ne kamar irin su kunama, in ya shigo tunan wurin ka ga zai iya cutar da kai. Shi ne wannan. Eh, sannan kuma ko lokacin zafi ɗin ma, shi kan shi akwai lokacin da in iska yayi yawa yana shigowa ta taga, ka je ka tsaya kusa da taga to shi ma zai iya hura hancin ka ya samaka kura. Wannan dalilin yake nan. Amma zama kusa da taga ya fi muhimmanci a lokacin zafi domin a sami iska. Sannan kuma shi taga ana su a sirrin tashi, a sirrin tashi da irin ƙarfe na burglary kenan ko kuma net. Ta yin da sauro ko wani mugun ƙwaro mai cutarwa ba zai samu ya shigo ba dan ya cutar da mutum. Dalilin da ya sa nake son kusa, zama kusa da taga ke nan in aka taga ta samu waɗannan irin kariyan kamar su net da kuma abunan ƙarfen burglary wanda mutum ko da ya sa hannu bai iya shiga ta taga ba balle yayi sata. To wannan shi ne dalilin.

Eh to ni, da farko dai zan ce na fi son hawa lifta. Saboda kasancewar lifta, eh ta fi matakala saurin kai mutum inda yake buƙatar ya je sannan kuma tana sauƙaƙawa mutum wajen hawa da sauƙa. Wannan ke nan. Saboda kasancewar lifta, ita tana ɗaukar mutum ne, ita ta ɗauke ka gaba kiɗaya kacokam ta kai ka inda kake so ka kai ba tare da ka taka ka wahalar da ƙafan ka ba wajen hayewa. Akasin matakala wanda kuma ita he ka taka da ƙarfin ka ka hau kaje ka dawo. Eh to ni na fi son matakala. Eh na fi son lifta. Eh a bisa matakala. Saboda yawa ma in ka samu mutane ɗari, in ka samu masu samu mutane in sun kai wajen guda ɗari, za su cema kashi casa'in za su ce maka su sun fi so ko kashi casa'in da biyar ma za su yi ce ma su sun fi son lifta a bisa matakala saboda lifka-- lifta ita tana sauƙaƙawa mutum hawa da sauka. Ita ko matakala sai dai kai amfani da ƙarfin ka wajen hawa da sauka. To dalilin da yasa kenan muka fi so mu hau lifta domin sauƙaƙawa wajen kai mutum inda yake so. Saboda ta kasance ta kai ta kawo ma akwai lokacin da za ka ga tsofaffi wanda ƙafafunsu yana da matsala. Su ba za ma su iya hawa matakalan ba. Hawan su da sauƙo wan su du abu mai wuya ne ba za su iya hawa ba sai dai a ɗauke su, a hau da su, a sauko da su. To amma ko idan har da lifta ka sashi, ka sa tsoho ko tsohuwa a ciki wanda suke da laruran matsalar ƙafa, to lifta zai sauƙaƙe maka ɗaukannan su shi ne zai ɗauke su da kai da su gaba kiɗaya yakaiku inda kuke so ya sauƙo da ku. Wannan dalilin da ya sa na fi son lifta ke nan a bisa hawa matakala saboda lifta gaskiya ta fi amfani a bisa matakala. Sai dai akwai yanayin abun nan kuma da in kasancewa wurin da ake amfani da lifta ɗin babu wuta to dole ne za a yi amfani da matakala. Don biyu wa a ce dama shi gidan sama anyi shine babu matakala sai dai lifta ka wai. A'a dole ne zai kasance da matakala da lifta. Saboda in ba wannan lifta dai ba ta da garantti a bisa matakala saboda ita matakala tananan tun daga farko har ƙarshen wannan gida ne. Zaka iya amfani da ita. Shikwa lifta inji ne wanda yake ɗauka yakai yakawo. To zai iya samun matsala. A yayin da ya samu matsala to sai kuma a dawo hawa matakala. Amma sai duddaha ka in har ana kula da shi bai samu matsala ba to lalle lifta ya fi matakala amfani fiye da inda ake tsammani. Eh lifta tana sauƙaƙawa sosai fiye da matakala. Tana rage ayyuka na musamman inda aka gani kamar inda na bayani.

Eh to! Gaskiya duk ɗan adan zai kasance ya fi so zama. Amma duk ba yanda bata kasancewa. Akwai yanayin da take kasancewa in ya kasance tsayuwan za ta fi mun zaman to na fi son in tsaya. Idan kuma ya kasance zaman za ta fi mun tsayuwan to na fi son in zama na. Amma a akasarin abun nan, ayyuka na yau da kullum za ka ga zama ya fi yawa a bisa tsayuwa saboda ko sojoji da suke yi abun nan eh ake nuna musu tsayuwa wanda suke dauke wa wajen tsayuwa. Za ka ga su ma in ka kwatanta da tsayuwan su da abun zaman su, zaman zai yi ɗan rinjaye tsayuwa. To ni dai gaskiya da tsakani da Allah nafi so zama a bisa tsayuwa. Amma in tsayuwan ne a dare in kuma kasance a dare yanayin da tsayuwan ta fi zaman to shi yanzu ya kasance kuma shi na fi son tsayuwan a bisa zaman. Kasancewan ba inda bata kamawa. Eeh amma dai yin da kake a zaune to ya fi yin da kake a tsaye natsuwa. Wannan dalilin da ya sa kenan na fi son zama a bisa tsayuwa. Saboda tsayuwa takan kasance kaman akwai ɗan stress a ciki kaɗan ba kamar zama ba. Shi zama in ka zauna za kai balance kaɗan samun rest kamar yanzu wannan abun recording da nake, inda tsaye nake yi shi to ba zan samu cikakken kwanciyar hankalin inda zan yi shi kamar inda nake yi a zaune yanzu ba. A'a, zai ɗan bambanta. To shi ya sa ni agurina zama ya fi tsayuwa.

Eh, to gaskiya babu hannunda bana amfani da ita. Farko dai na fara amfani da hannun hagu ne. To amma da na ji matsi wurin iyayena suka nuna mun yin amfani da hannun dama yafi yin amfani da hannun hagu. Na canzu. Yanzu nafi yin amfani da hannun dama na a bisa hagu amma shima hannun hagun tabbas inayi wasu abubuwa tare da shi. Don takasance ma yanzu, eh in karaba ayyukana kaman kashi ɗari, kashi tamanin ne da nake yi da hannun dama amma wasu kashi ashirin don-- din dole sai da hannu hagu zan iya yin su. Saboda tun farko da su na saba yi, da shi na saba yi, to da shi nake kuma ci gaba da yin su. Amma aiki da hannun dama, ya rinjayi na hagu. Don haka na fi yin amfani da hannun dama a bisa na hagu. Dalilin da yasa kuwa an koyarda ni cewa, yin aiki da hannun dama yafi yin aiki da hannun hagu. Har aka yi mana wa'azima ana nuna mana cewa, eh a ranar tashin alƙyama wanda aka basu takardun su suka amsa da hannun dama, to su suna daga cikin masu dacewa. Wanda kuma aka basu suka amsa da hannun hagu to wannan sun samu akasarin, sun tsinci kansu akasarin wayanda suka dace. Allah shi kare mu. Allah kasa muna ɗaya daga cikin wanda za mu amsa da hannun dama a ranar tashin alƙyama. Don haka dai, na kasance na fi yin amfani da hannun dama a bisa hannun hagu.

Eh to, gurin aiki kala kala ne. Akwai guraren aikin da ake sa uniform akwai guraren aikin da ba'a sa uniform. Eh, gurin aiki in ya kasance ana sa yunifom to dole ne mutum shi ma zai sa yunifom domin gudanar da aikinshi. Idan kuwa ya kasance ba'a sa gurin-- ba'a sa yunifom a gurin aiki to kai in kanada ra'ayi ka maida wani kayan ya zamanto yunifom a gare ka wajen aiki, zaka iya maida shi. Amma zai kasance mai tsafta, kana tsaftace shi. Don ko yunifom a gurin aiki ko wani irin aiki a aiki ko aikin ƙarfi yake ko aikin bulo ko aikin kankare ko aikin gini, duk inda kaya suka kai ga yin sun yi datti to ana buƙatar ka dinga canzawa kana wanke kana sa wasu domin abun kula da lafiyan jiki. To lallai, ba wani abu ya sa ake sa yunifom ba ma a gurin aiki domin a tsaftace jiki ne sannan kuma tsaftace sauran kayan na sawa eh a gari. To sa yunifom yana da matuƙar ma amfani Musamman masu aiki a laburatori, zaka ga suna sa lab coat. Masu aiki a injiniyarin wajen abin da ya shafi aiki da injina, kuma zaka ga suna sa akwai coat na su da suke sawa. Masu gyaran mota akwai nasu kayan. Misali masu irin aikin gyaran mashin su kuma wanda suke ta'ammali da abin da ya shafi baƙin mai, haka kuma dole ne su ware kayan da ko da baƙin mai ya ɓata su to baza suji damuwa bah. Wannan shi ne ya kasance-- kasance a matsayin yunifom na su na wajen aiki kenan. To lallai ni ma in na tsinci kaina a gurin da ake aiki da yunifom to dole ne zan sa yunifom in yi aiki da shi domin ma ya fi kyau in ka tsinci kanka a gurin da kike aiki ana da yunifom. To ya fi kyau kaima ka sa yunifom ɗin. Za a fi ganinka a matsayin ma'aikaci mai ƙima mai daraja saboda ka bi dokan aiki, ka sa yunifom domin kare jikinka da kuma kare martaban wurin aikinka. Wannan dalilin da yasa kenan, in na tsinci kaina a wurin aiki da ake yi aiki da yunifom to lallai eh zan sa aiki-- in zan sa yunifom in yi aiki. Amma ni yanzu na currently now. Eh, a yanzu haka zan iya cewa gurin da nake a ba a amfani da yunifom gurin aiki.

Ina motsa jiki kullum amma akwai ranar da ake dan samun, eh, canji na yanayi, ya zamanto ko kunada wani biki ko wana abu, ya zamto shi wannan ranar bakayi amfani da ita ba kaje wajen motsa jiki naka. Saboda abun da yasa nake motsa jiki kuwa, motsarda jiki yana da matuƙar muhimmanci ga dukkan ɗan adam. Eh, misali, motsa jiki yakan sa in kana jin kasala a jikinka koda yaushe, to in har kana fita kana motsa jikinka wannan kasalar za ta iya raguwa da kai. Sannan kuma motsa jiki yana sa wannan lokacin da kake motsa jikin naka, zuffan da yake fita daga jikinka ya kasance su kan su yana fita da wasu, wasu nau'in cututtuka daga cike a jikinka. Wannan Shiyasa motsa jiki yakan saka ka mutum, mutum yana motsa jiki yakan tsaya da lafiyanshi sosai yanda yakamata. Sannan motsa jiki, ɗaya daga cikin amfanin motsa jiki shine kamar abinda ya shafi gudu, jogging kenan. To shi wannan gudu yana da matuƙar muhimmanci saboda mene ne? Koda biyunka aka yi da aka iya tserewa don ka tseratarda kanka sannan kuma lokacin da kake gudun nan shina dukkan jikinka, abunnan jinin jikinka ya tsinke sannan kuma, eh, dukkan wasu cuta da suke cikin jikinka suna biyo zuffa suna fita kana rage su. To lallai amfanin motsa jiki kenan. Da motsa jiki yana rage nau'i, ikar cututtuka da suke shiga cikin ɗan adam suna masa illa. Wadannan ne wasu dalilan da ya sa muke motsa jiki kenan. Sannan kuma ya kasance duk ranar da muke motsa jiki ma in ranan banyi ba, to misali sai in ɗau wata ina motsa jiki. To amma zan samu kwana biyar a ciki ko kwana uku ban motsa jiki naba sai kaga kuma jikin yazo yana neman ya yi rashin dadi.

A gaskiya bana son cin abincin titi. Abincin titi bai yi mini ba. Sai dai in a wani yanayin an tsinci kai ya zamanto dole ne shi, sai ka ci shi. To sai in ci wannan. Amma in ba haka ba, a'a. Ni abincin titi bana cin shi saboda mene ne? Dalilin kuwa da yasa bana son abincin titi shine abincin titi yakan kasance yana ɗauke da sauran wasu in basu samu kulawa sosai ba, yakan gurɓace fiye da wanda ba na titi ba. Saboda mene ne? Iska tana abin nan tashi ko ta ko'ina, tana yawo ko ta ko'ina. To za ta iya zuwa ta biɗe shi, ya samu abun nan, eeh ƙwayoyin cututtuka a cikin shi. So shi ya sa bana son cin abincin titi saboda yana yin da iska take binshi shi. Sannan kuma ga ƙudaje, ga sauran nau'ikan halitta, zai ga wasu in basu samu kulawa sosai ba za kaga abinci, duk irin wannan abubuwan zasu zo su faɗa cikin shi ya zamanto sun samo mai illa. To dalilin da yasa kenan bana son cin abincin titi. Amma akwai yanayin da kuma in ka tsinci kanka ya zamanto ba wanda kake so ne saidai titi ɗin, to sai ka ci wannan ɗin. Amma kuma again ko abincin kan titin ma akwai wanda kuma za ka samu nasu suna tsayawa. Tsayin daka suna kula da shi sosai yanda ya kamata. To suma wannan in ka samu, za ka iya samun shi ka yi amfani da shi ka ci. Amma wurin da aka, ya kasance aka ce ga abinci wannan na kan titi ne. Ga kuma wancan ba na kan titi ba ne. To gaskiya ni, ban ci na titi ba, zan ci wanda ba na kan titi ba ne saboda na fi yarda da shi a bisa shi wannan na kan titin. Saboda kan titi ga ya, na kan titi ga matsalolinsa nan da na, eeh na lissafo Dik da shi ma wanda ma na kan titin ɗin ba in ka sami mai abinci mara tsafta, shi ma abun da kake gudu wanda za a iya samu a na kan titin to shi kanshi za a iya samu wanda ba a na kan titin ba. To amma dai guarantee, abun nan guarantee, ee tabbaci wannan wanda ba na kan titin ba, ya fi, ee samun kulawa a bisa shi wannan na kan titi. Kaman abubuwan soye soye, abincin soye- soye kamar irin su awara, dankali da ƙosai da ake soyawa a kan titi. Za ka je ka tadda masu soya shi da sun kwaso shi daga mai sai a zuba shi a kan faranti. Ba kuma a samu wani abu an lulluɓe shi ba an rufe shi wanda zai rage mashi a wannan yawan iska da zai iya gurɓatar da shi. To wannan yana ɗaya daga cikin dalilin da ya sa ban cika san abincin kan titi ba. To amma shi ko wannan ƙosan wanda ake soya shi ba a kan titi ba, ana soya shi a cikin kitchen ne ko a restaurant cikin gida. Ko da an ɗebo shi daga cikin mai an zuba shi a kan faranti. To akwai sauƙin iska a cikin wannan restaurant ɗin bisa kan titi. Saboda ko da iska ta taso zai yiwu wa, zai iya yiwuwa ba za ta iya shiga cikin wannan restaurant ɗin ba. Ballantana ta samu shi wannan ƙosan ko dankalin ko fanke wanda aka soya a cikin restaurant ta gurɓatar da shi. Shi ko na kan titi iskar da ta taso ba ta da shamaki da shi ne kawai. Ko wanne wanke shi za ta yi a kan shi za ta dia ya zamanto nan da nan ya gurɓace. To a dai dai lokacin da kuma kai ka samu wannan abincin, ka je ka siya da zuciya ɗaya don ka ci ya maka maganin yunwa. To ba ka sani ba kuma akwai wasu a wannan ƙwayoyin cututtuka wanda iskar ta ɗauko ta shafa mashi. Ka ga a dai dai nan wurin in ka same shi ka ci. Waɗannan ƙwayoyi, abun nan cututtukan da iskar ta ɗauko ta ajiye a kan wannan abun da aka soya a kan titi. To zai iya abun nan sa maka rashin lafiya ba tare da ka ankare ba. To amma na san cewa duk ɗan adam ɗin da ya san cewa in wannan abun abinci ne na kan titi sannan kuma ga iska ta ɗauko cuta ta sa mai. In yana sane ba zai ci ba. Sai dai akasarin cewa baya sane. To kai baka sani ba, sannan bakasan wane irin kula aka bashi ba. An bashi kula mai kyau, ba'a bashi kula mai kyau ba. Baka sani ba. Kai dai kana da buƙata ka zo ka siya ka ci. To a yayin da ka yi kuskure ka samu wanda ba'a bashi kula mai kyau ba ka ci. Kuma ya kasance a ciki irin wannan yanayin wanda iska ta riga ta gurɓatar da shi. Kaga wannan zaiyi maka, zaiyima lafiyar mutum illa. Wannan na ɗaya daga cikin dalilin da ya sa in dai za'a bani abinci na kan titi ga kuma abinci na restaurant to hankalina zai fi kwanta wa dannan restaurant ɗin da zan ci na kan titin ba. He dai in ƙyale wancan na kan titin. In dai zan iya samun zaɓi biyu kenan, a kan abincin kan titi da kuma wanda ake yin shi a cikin wanda ba kan titi ba. Eeh, na fi yarda da wanda ake yin shi a keɓance wuri keɓance ba kaman na kan titi ba. Saboda gaskiya haka da yawa mu a inda muka sani cewa wanda ake yin shi a keɓance to ya fi samun kula a bisa shi wannan na kan titi. Shi ya sa na fi son wancan.

Eh wayana tana cika ajiya amma kuma ni bana cika ajiyan saboda kasancewa bana ajiye wasu abubuwa masu nauyi sosai wanda zai zo yasa waya nawa ta kama yin error ko kuma yasa shi memory kan wayana ya zamanto ya samu matsala. Me yasa mata kaya daidai daidai ne inda za ta iya ajiye wa ba wai yafi ƙarfin kanta ba. Kuma abubuwan da na fi ajiyewa cikin wayana shine abubuwa kamar abin da suka shafi hotuna, waƙa da kuma eh videos. Videos ɗin gun ban ba wa irin masu nauyi ba a irin 'yan comedy haka na comedy ƙaramin ƙananu ƙananu wanda basu da nauyi wanda ko da na sasu da yawa a kan wayan bazasu ƙarfin wayan ba zasu wayan zata iya ajiyemin su ba tare da wani matsala ba. Eh to ina iya ajiye wayan nan wayan bidiyoyin a cikin wayana. Amma cika ajiya masu yawa masu nauyi wanda zai sa su zo in wayan ta samu matsala ka rasa su so kuma wanda in ka sa su kan waya ma zai zo ya yi nauyi ya zamanto yayi mata nauyi har a zamanto ana neman abubuwan da ka lalace ka ajiye su lalace a cikin wayan ko kuma ita wayan kanta ma ta lalace to bana irin wannan ajiya. Ina yin ajiya ne daidai gwargwado in da ya kamata. Wasu abubuwan ma in naga kan wayan bazai ɗauka ba ya ajiye sai in sa su a cikin email. Saboda in na sa su a cikin email ka ga basu daga cikin space ɗin eh kan waya nake nan balantana har abun yayi nauyi ya zamanto an cika. Wannan ya yanda nake yin ajiya na kenan wannan tsarin yin ajiya na kenan domin ban so in takura ma abun da nake ajiyan a kan shi sannan kuma ban so in ajiye abu me yawan zamanto nazo na rasa shi. Shi yasa nake bin wannan eh dokokin nan da na tsara maka na wajen yin ajiya a cikin waya. Bana cika bana cika wa kuma bana sa ƙanan ƙanana a ina sa daidai dai dai ne. Amma inda nake sa daidai dai dai nawa wasu ma in suka gani zasu iya cewa kamar na cika ne amma ni dai na san inda na sa shi dai dai ne ban cika ba kuma ban yi bi ƙanƙanta ba. Eh.

Eh, ina yin abunnan kamar games, wasanni don nishaɗi. Amma games ɗin ba wai a waya ba. Aaa, nafi yinshi ne a zahirance kamar irin games ɗin snooker, game ɗin table tennis da kuma, eh, kallon ƙwallon ƙafa. Wannan abubuwan suna sani nishaɗi sosai. Sai kuma na lokacin da nake hira tare da masoyiyata. Eh, shi kaina ina cikin nishaɗi, na waƴannan na abubuwan ina samu nishaɗi in ga ina hira da masoyi na. Sai kuma, eh, gadamar abinda ya shafi ƙwallo. Eh, shi kanshi wannan abune na nishaɗantuwa. Musamman ace gadamar da kake yi, ko kuke da nasara. Wannan abubuwan suna sani nishaɗi sosai. Amma most yawanci abinda yafi sani nishaɗi, eh, nake don ya sani nishaɗi, ayya shine inje hira, zance wurin budurwata. Nafi samun nishaɗi iya wannan wurin gaskiya. Saboda in har ka samu budurarka tana son ka, kana son ta, to duk lokacin da kaje wurinta za kuyi hira, kuyi wasa, kuyi dariya. To duk wani abinda nishaɗi da zaka yi, bazai kai wannan ba ace yau tare da masoyinka ne kuke hira, kuke nishaɗi. Amma duk sauran games shi saika samu nasara ne suke saka nishaɗi. Zaka iya zuwa games ɗin da kake so ka samu wani wanda kuke yi game ɗin tare da shi. Maybe ko yafi ka iyawa, sai yazo kuma yayi winin dinka. Ko yayi samu nasara akanka. Yayinda ya samun nasara akanka to kaga baka cikin nishaɗi kenan. Dukda de kaje neman nishaɗi ne wannan. Kaje kayi shi ne don ya saka nishaɗi to amma in aka samu nasara akanka ba nishaɗi kenan. Dukda ita ma dai masoyin naka wani lokaci in kaje ka samu matsala, eh, tare da ita, eh, shi kanshi nishaɗin da kaje nema a wurinta zakaje baka samu ba. Amma kuma kasancewar ita ɗan adam ne mutum ce ita, eh, wanda za kuyi wasa da ita, nishaɗin da zata baka zai fi sauran na wasanni. Sannan kuma, eh, ita koda ta fahimci cewa, eh, tayi maka laifi, ta ɓata maka nishaɗin ka a wannan lokacin, zata iya baka haƙuri domin ta saka nishaɗi ka kasance kuma cikin nishaɗi. Wannan ya kasance ni dai gaskiya abinda nafi ya sani nishaɗi sosai. Shine inje wurin masoyiyata muyi hira, mu ji daɗi. Sannan kuma sai harkan ibada shi ma. In ina sallah ina samu ina masallan--ina ma Annabi Sallati shi kanshi wannan. Wannan a duk duniya ma zan iya cewa, eh, ba abinda kaishi ni, nishaɗantarwa. Saboda wannan lokaci har soye-- saboda soyayya zaka ji har jazama har kama mutum take a kan nishaɗantuwa da yake wajen Sallatin Annabi da ahalin gidansa. Eh, da kuma sauran, eh, Sahabbai na gari da kuma, eh, matayensa, eh, da ƴaƴaƴensa da kuma tabi'un tabi'una. Eh, wannan kamar irin sauran kuma sauran manyan malamai da waliyyai su kansu. In kaji ana faɗin tarihin su shi kanshi abubuwa ne masu nishaɗi. To wani lokaci ma kawai sai in ƙirƙiro karatu don in karanta inji irin jihadin da suka yi wajen, eh, bada, eh, gudummawa ga addini. To shi kanshi wannan in kaji wani sai kaji ya saka nishaɗi. To ni ina action nishaɗantuwa da irin wannan abubuwa sosai sosai.

Eh, lallai tabbas ina amfani da ruwan rijiya sosai sosai, fiye dama yanda ake tsammani saboda rijiya ta kasance, eh, rijiyar dai ya kamata ya danganta, kaman ta gida wanda muke da ita gida. Kaga ina amfani da ruwan ta wajen yin wanki, ana yin amfani da shi a wanke wanke, ana yin amfani da shi a wanka. So ana yin amfani da shi wajen wanke abin hawa shi ma, ina faɗi. Ana kuma yin amfani da shi wajen sha. Sha ana sha amma ni dai gaskiya ban cika shan shi ba saboda mene ne? Yana kasancewa wani lokaci za ka ji daɗinshi bai kai na sauran ruwa ba. Wani lokaci kuma ya kasance in rijiya ma bata samu tsafta da kulawa ba to ka ga shi ma ruwan shi ba za ka sha shi ba. To sannan kuma akwai rijiyoyin da za ka ga ruwan nasu za a iya samun wani abu da ake ce ma heavy metals. Heavy metals nan dai bazan inda zan kira shi da Hausa ba saboda mene ne? Ni a turanci aka koyamin shi wannan. To amma bazan inda zan fassara shi da Hausa ba. Duk irin wannan heavy metals ɗin wasu nau'i ikan ƙwayoyi ne da ake samu a cikin ruwa masu illa su ma. To zai kasance in ana so a tsame su daga cikin ruwa, sai an je an gyara ruwan an sambe wasu chemical kafin ya cire wannan ya kashe wannan. An tace shi ya kashe wannan irin heavy metals ɗin. To amma akwai kuma rijiyar da in ka gan ta za ka ga kai za ka fi so ma kasha ruwan ta a bisa wani ruwan sachet ɗin. A bisa wani ruwa da ake abin da na packaging in shi aka saka a cikin leda kenan. E, amma lallai tabbas ruwan rijiya yana da matuƙar muhimmanci a wurina saboda ina sha, ina alwala, ina wanka, ina wanki, ina sallah. E.

Toh yanzu Allah ya kawo mu wani lokaci wanda akwai kafofin watsa labarai sosai sosai. Amma kafofin watsa labarai da na fi amfani da su sune, wanda ake kira social media. Social media kamar irin su WhatsApp kenan, Facebook TikTok, Instagram, Twitter wadda takuma X yanzu. Wannan platforms a baya ma akwai wanda ana ce mashi 2go, duk da dai yanzu mu kuma ba mu cika yin shi ba. Amma wannan kafofin watsa labarai ne waɗanda muke amfani da su a zamanance. In aka koma kuma bayan wanda bana zamananceba wanda aka daɗe ana amfani da su, ina amfani da kafan watsa labarai kamar abin da shafi jarida, rediyo da talabijin. Wannan duk kafofin watsa labarai ne da nake amfani da su da in sami abin nan labari ko kuma nima in sa nawa labarin ya isar da sako ga wayen da mutanen da nake so ya isar. Ssaboda an waye gari yanzu, yawancin saƙonka in za ka isar da shi cikin sauƙi kawai wanda za ka iya amfani da shi ka iya isar, isar da sako to shine wannan social median mu irin su Facebook ɗin, WhatsApp da Twitter. Musamman ma ni a inda na fi fut da abun nan, inda na kafofin watsa labarai a cikin wannan social medias wanda na fi amfani da shi sosai shine Facebook. Duk da dai account dina na farko an samu matsala da shi an kulle na buɗe wani shi ma wanda nake amfani da shi yanzu. Kuma ina samun labarai kuma nima ina abina watsa labarai ta cikin shi kuma labarai suna isa inda ya kamata wannan kenan. To ba kamar irin su gidan rediyo ba da talabijin. Wanda shi gidan rediyo da talabijin sai ka je ka yi booking ka sayi time ko kuma shi talabijin ne shi ma ka sayi time kuma da kuɗi mai yawa wanda mu a irin mu wannan kuɗin mu ba za mu iya biyan su don mu je mu yi abina watsa labarai ba. Sai dai muyi amfani da social media shine hanya mafi sauƙi a gare mu nawa wanda saƙon mu zai isa ya kai inda muke so ya isa har inda ba maso ya isa ma social media za ta iya kai shi. Saboda in ka isar da saƙon, ka nemi ƴan'uwa su taya ka isarwa toh wasu za su ɗauka su yi sharing, su rarraba sannan kuma wasu ma wanda ba su gani ba sai saƙon ya kai masu ta hanyar wancan wanda ka roƙa ka ce ma su ka ce masu su taimaka su rarraba ma wannan saƙon da abun nan ko labarin da ka isar. Sai su watsa maka shi ya gudana dukan abunan kafafen labarai na duniya.

Eh wayanda nake amfani da shi shine Android ce. Android Infinix abinnan Hot 12. Ita ne nake amfani da shi har yanzu fiye da shekara ɗaya. Kuma tana nan har yanzu. Ita nake amfani da shi, bamma da niyyar canzawa. Ina da niyyar canzawa amma abin canzawa ne ya gagara. In Allah ya hore abunda za a canza, za a canza a samu wanda taɗan fita girma wanda za tafi ta sauri don yin ayyuka a cikin abun samun a cikin kwanciyar hankali ba tare da wata matsala ba. Tumda dai itama ɗin tana iya bakin kokarinta nima kamar yanda nake da ƙoƙari na riƙe ta nake maintaining ta saboda ina girmama abun da nake da shi. E, in ka duba ma wasu ba su da irin wannan ɗin ta wadda nake da shi. Wasu kuma tasu kwara daya sai ta sayi wajen guda ashirin ɗin tawa da nake da shi ko kuma talatin ma. To amma ni abun da yake a hannuna shi nake amfani da shi nake martaba nake girmamawa saboda naka shine naka. Wannan shine wanda Allah ya bani sannan kuma shine zanyi nake amfani da shi. Kuma ina godiya ma Allah da ya bani wannan ɗin ma. Tunda gashi yanzu ina isarda sako da ita yanda ya kamata. Ko waccan na samu in zan isarda sakon, iya abunda zan zatayi kenan. Amma saidai ace taɗan fita yi saboda ita ƙwaƙwalwan da yake kanta wancan yafi na wannan. Amma wannan ɗin ma Alhamdulillah falillahilhamdu na godewa Allah. Infinix Hot 12 ita nake amfani da shi. Asalinma wayoyin da nayi ga bakiɗaya baiwuce Infinix, Infinix in Infinix guda uku ne. Na fara da Infinix Hot 10i ta samu matsala. Aka samu aka canza mun zuwa Hot 10 normal. Ita ma ta zo ta samu matsala. Da ta samu matsala ne shine Allah ya bani ita kuma wannan Infinix Hot 12 normal. To wannan Infinix ɗin Hot 12 normal asali tunda ita 12 ce su kuma wancan 10 10 ne. E naga banbanci a tsakanin su gaskiya. Ita wannan ɗin ta fi su yin aiki da sauri. E, saboda kasancewar ita waccan 2GB RAM ne wacce kuma 3 ita kuma nan tana da 4. To sai ta fi su sauri a wurina. Wannan abun dai banbata su kenan da wancan. Again ita waccan ƙaramin Hot 10i din ita kuma ita duk tafi wadannan riƙe charge. E amma Alhamdulillah tunda dai wannan ɗin tana da sauri ita ma ah wannan ƙwaƙwalwanta yafi wadannan girma. Ina nan, ina riƙe abuna ina jera sashi kamar yanda ya kamata. Wannan yake.

To, nide a tunanin na a yanda na fahimta shine, abu mafi mahimmanci a kasuwanci shine jari. Na ɗaya kenan. Idan kana da jari sannan kuma ya kasance kana da, eh, hali mai kyau wanda zaka abu na, eh, yi kasuwanci da ƴan kasuwan ka, gurin masu siye da siyarwa. Wannan shi ne abun na biyu. Sannan kuma kasuwanci yana da buƙatar gaskiya. Gaskiya kuwa shine, eh, ka tsaya ka sayar da kuɗin kayayyakinki, inda zaka saida shi ba tare da ka matsa ma mutane ba a wajen siyayya da shi. To amma mafi akasari abin da yafi muhimmanci ƙwara ɗaya a cikin kasuwanci shine kuɗi. Saboda idan kana da kuɗi ne za ka yi kasuwancin da kake so, eh, sannan za ka siyo abubuwa inda ya kamata don ka zo ka siyar dasu. Eh, abu ko ya kai ƙasashen waje ne za a je a siyo shi. To idan kana da kuɗin ka, za ka je ka siyo ƙasa, za ka je ƙasan waje ka siyo shi, ka zo da shi inda kake, ka saida kuma inda ya kamata ka kuma. To, kaga wannan yana da buƙatar a samu kuɗi kenan. In kuwa ba ka da kuɗi, ba za ka iya yin wannan ba. Sannan kuma kasuwanci abin da ya shafi na gida shi ma sai da kuɗi. Don kowane irin kasuwanci da za ka yi, zaka mama ka buɗe kasuwanci a nan gurin, kana ciniki, kana ciniki. To idan kana da kuɗi, za ka ga wani guri ma can ya kamata ka buɗe, sai ka ƙara buɗewa. Shi ma in Allah ya bada sa'a sai kaga ya ansu, ana ciniki, ana ciniki. To amma duk waɗannan yana faruwa ne a bisa adalcinka da kuma halayenka. Mene ne halayya? Shine kyautata ma wanda suke siya kayan ka a bisa ba su farashi mai kyau wanda za su iya siya. Sannan kuma gaskiya. Gaskiya shine abubuwan da kake kawowa ya kasance kana kawowa masu inganci ne, masu daraja. Wanda in ka saida ma mutum ya siya, ya san cewa eh, abun da ya siya a wurin ka mai kyau ne. Har ya je ya tallata ma wani, shi ma ya ce,"na siya wancan abu a wurin wane kaza ne." Kuma ka ga kayan shi da yake kawowa masu kyau ne, masu inganci. Har wannan gaskiya kenan. Sannan kuma ma'amala shi ma. Ma'amala shine na biyu wanda ne magana. Shi ne masu zuwa siyan kayan ka, ka kyautata masu, ka jawo su a jiki. Saboda mene? Ka sani cewa ba kai da kake siyarwa kuna taimakon juna ne. Su suna taimakon gaskiya suna siya kana samun riba. Kai kuma kana taimakon su, kana siyowa, kana siyar musu ba tare da sun sha wahalan neman wannan abu ba. To wannan kenan. Don haka ya kamata ɗan kasuwa ya kasance yana da kuɗi, yana da, eh, ma'amala mai kyau da masu siya da siyarwa, masu siyan kayayyakin shi. Sannan kuma yana da gaskiya. Amma kuɗi dai na farko shine na farko abin da yafi muhimmanci don da shine za ka iya siyo kayayyaki ka zo ka saida ta price ɗin su, ka saida su. Don wasu ya kasance a yanzu ko baka da hali, inda kayan ka suna da kyau, za a zo a siya hakanan. Saboda kai kake da kuɗi ka siyo shi. Sannan kuma ko baka da gaskiya in ya kasance kana da kuɗi, eh, za ka iya dominating ka siyo a can, ka siyo a can, ka siyo a can. To wanda bai da kuɗi kuma ya ziyi, ga shi yana da gaskiya, yana da hali, yana da ma'amala amma bai da kuɗi, yaɗiya ya kalle ka, tun da kai kake da kuɗi. Don haka a harkar kasuwanci mafi abu, mafi muhimmancin abu shine ka samu jari. Jari ma na kuɗi kenan. Domin in ka rage kuɗi shine ka rage jari. Shi ne zai taimake ka a harkar kasuwancin ka ka gudanar da shi yanda ya kamata a ko ina a faɗin duniya, a faɗin ƙasa gabaɗaya, a faɗin jiha. Don haka ni yanzu kai na ina da abun nan, plan ɗin in yi kasuwanci. To amma kasancewan ba kuɗin, dole na yi haƙuri. Don haka shi ya sa mafi ɗaukan kuɗi a matsayin abun da yafi muhimmanci a kasuwanci fiye da komai. Don haka, eh, Allah ya bamu kuɗi don mu yi kasuwanci, mu kyautata ma masu siyan kayan mu, kuma muyi gaskiya. Bala mu siyo kaya mai kyau mu saida musu da kyau. Kamar in za ka buɗe kamfani shi ma kasuwanci ne, ka gan kana da kuɗi za ka buɗe. Sannan kuma in kana da kuɗi za ka, kaya mai kyau ka ɗauki ma'aikata ka biya su inda ya kamata, su yi maka aiki inda ya kamata. Amma in baka da kuɗi fa, ka ga ba za ka yi wannan ba. To sannan kuma wasu zaka ga suna da kuɗi sun buɗe kamfanin suna ɗaukan ma'aikatan basa yi musu inda ya kamata. To kaga wannan ba ma'amala kenan a wurin oga da yara masu yi masa aiki. To kaga abin da ake buƙata kenan yazaman to akwai ma'amala mai kyau wurin mai siya da siyarwa ko kuma oga shi da yaron shi a kamfani wurin aiki. Saboda haka in ka riƙe amana nan shi ne zai taimake ka ya sa abun nan shi ma yaron da ka sa shi ya yi aiki, ya riƙe ma amana ku taimake juna gabaɗaya.

Eh ni na kasance ina cin tafarnuwa saboda mene ne, eh mun taso tun ƙanana nayi mana girki da ita. Ana nuna mana cewa eh ita aba ce mai magani sosai a cikinta har ta kasance ta kai ta kawo tun ba ma iya cin abincin da ake girka mana da ita a hankali, a hankali mun zo mun koya. Eh ta kai ta kawo kuma da ko da na yi makaranta na da na yi eh Diploma na, na yi bincike ne a kan abin da ya shafi taparnuwa, ma'ana mahimmancinta da tasirinta akan wasu ƙwayoyin cuta kamar abin da ya shafi bacteria eh da fungi. Eh din na yi bincike a kan ta sannan kuma a gaba da na yi HND na, na ƙara zurfafa binciken. Eh na gwada abun nan ita, eh guba da yake cikinta. Eh wanda yawan cin ta da yawa da amfani da ita a lokaci guda zai iya sa chemicals ɗin da suke cikinta su juye su zama guba, su yi illa ga lafiyan ɗan adam. Tabbas na yi bincike a kan taparnuwa, na gano mahimmancinta na kuma na gano ɗan illan da take da shi. Amma ni na fi maida hankali bincike na a kan abin da ya shafi mahimmancinta ne. Kuma naga no cewa aba ce mai matuƙar mahimmanci sosai ga lafiyan ɗan adam, sai dai cin ta ɗanya haka. To ana so in mutum zai ci ta ɗanya, ya ci ta dai dai dai dai kai ya cika sannan kuma ana so a taune ta ba a so a haɗiye. Saboda in aka haɗiye ta kamar tana iya tsotsar ruwan jikin mutum, ya zama mutum ya ɗan abu na eh dehydrating kenan. Ruwan jiki shi ya ɗan tsuya ragu. Amma in aka taune ta nan da nan kuma in ta je cikin ciki, za ta yi abun na, eh za ta narshe ta dabi ko'ina a jiki. Tai aikin da ya kamata tayi. Eh ɗaya kuma daga cikin aikinta shine tana kashe tsutsotsin da suke cikin ciki. Tana maganin sanyin ƙashi, tana maganin sanyin mara kamar irin su gonorrhea kenan, sanyin ƙashi kuma rheumatism. Eh duk wannan tafarnuwa tana da tasiri a kansu, tana magance su. Eh in mutum ya kasance kuma yana amfani da ita, tana gyara lafiyan ƙarfin ɗa namiji. Ya kasance, eh ya yi control ɗin lafiyanshi wajen abun na ƙwayoyin halitsashi su ma ba su lalace ba. Duk tafarnuwa tana taimakawa wurin irin abin da ya shafi waɗannan abubuwa da ayyuka.

Inda na ke tafa wa mutum shine a sauƙaƙe idan ya yi abun bajinta na jarumta, sai mu ɗaga hannu wan mu tafa ma shi, mu ba shi ƙarfin gwiwa akan abun nan da yayi don ya ji daɗi shi ma ya dage ya cigaba da yi. Ko kuma mutum ya yi bayanin wanan abubuwan da baku gane ba, a yayinda ko ka fahimta shi ma, eh ana iya ɗaga hannu ka tafa masa, ka ba shi tafi don ya ji daɗi shi ma kamar yadda ka ji daɗi. To muna tafa wa mutane da hannaye mu biyu kamar a makaranta idan aka samu abun nan, ee karatun. To wanda yayi da kyau zaka ji an ce ku tafa mai clap for him. Sai muyi clapping, mu bani abuna, mu ba shi abunnan, girman shi tun da an cewa mishi abu zaƙi. Ko ƙarin da yayi na za ci cirewa wajen bayani akan abun da ya saki ee, ee class ɗin da yake yi. To haka muke tafamar. Wani lokaci kuma ko a kwallage idan mutum ya zo yayi wani performance mai kyau, yayi wani bajinta, yayi wani ƙwazo, shi ma in ka gani zaka yi ɗaga hannun ka cikin farin ciki ka tafa mai. Shi ma in ya ga haka zai ji daɗi, ya ganeci wa abubuwan da yake na ƙoƙari mutane suna kallo daga shi. An ba shi ƙarfin gwiwa ana tafama shi. Wannan dalilin da ya sake nan muke ee tafawa mutum. Ee mutafi yana ɗaya daga cikin nau'i ka abubuwan da ake gani na girmamawa. Don wani lokaci ma in ka kalli mutum ka tafa masa shi, to dai dai yake fiye da kaman ka gaishe shi ne. Ka tafa ma mutum ko ka dubi na ka gaishe shi ko kuma in ya zo da yayi wani abu ka tafa mai ko da ya gani ko bai gani ba, to shi ma ya san ka girmama shi ne kawai ka ci rotin shi kuwa. Don haka ee muna tafa wa mutum da hannayen mu guda biyu-biyu ne ee don girmamawa. Bawai, ee don wani abu na aka san hadawa.

Labule na yana da launi mai ruwan madara da kuma ja a jikinshi. Kasancewar labulen haka, aka tsara shi aka yo shi domin ya ƙayatar. Eh, labule ne kuma a wani bangare daga jikin shi akwai nau'in kalar ruwan gold za a ce. Sannan kuma yana, abun nan ɗaukan hankalin al'umma, yana ba da fashion mai kyau yanda na ke so. Sannan kuma wani lokaci akan sami mai ratsin ja da fari da baƙi. Shi ma wannan duk labule ne, wanda na ke amfani da shi a ɗaki na. Sannan kuma ɗaki na yana da fentin, eh, mai ruwan madara. Shi ya sa in ya haɗe, in na sa labulen nan wanda yake da ruwan madara da ja a jikinsa, yakan haɗe da kalan fentin ɗaki na, ya ba ɗaki na kwalliya mai kyau inda na ke so. Na kasance ina amfani da labule ne domin sirri, ya sirrantamin ɗaki na sannan kuma, eh, ya taushe min wasu abubuwa iska, haka da kuma irin sauran ƙwararruka masu tashi kamar irin sauran ƙuda da suke shigowa cikin ɗaki su dami mutum. Wannan indai da labule to yana sirrantawa, eh, sannan kuma labulan kasancewar kayan fentin shi ya yi iri ɗaya da na ɗaki na, to idan na saki labulan sai ka ga ɗaki na ya ƙara haskawa. Fentin nan na shi mai ruwan madara ya fito sosai, ana kallon shi inda ake bukata. Labule abu ne mai matuƙar muhimmanci a ɗaki saboda menene, duk ɗakin da ba labule zaka gan shi kamar ɗaki ne, anyi tsirara babu wani abunnan shamaki a tare da shi. Amma duk ɗakin da yake da labule, dukkan mutum mai hankali wanda ya zo shiga cikin shi, kafin ya ɗaga labulan ya shigo, za ka ga sai ya yi sallama, an ba shi izini ya shigo tukunna kafin ya shigo. Ba kamar wanda ba shi da labule ba. Saboda wanda ba shi da labule da ya zo kafin ma ya sallama, ya ga me ake ciki, ya ga halin da ake ciki kawai sai da ya shigo. Shi ya sa ɗaki mai labule ya fi ɗaki marar labule muhimmanci da kuma sirri, sirrinta abubuwa da kuma kare abubuwa da kuma abu na, bada, eh, kwalliya mai kyau. Abinda yasa muke amfani da labule kenan saboda yana bamu abin da muke so matuka a lokacin da muke amfani da shi. Ko kasancewar mun saba yin amfani da shi labule, ya nuna cewa yanzu mu ba ma iya dena amfani da labule ba saboda abun nan, sirrin shi da yake sirrin tamana. Saboda labule ya kasance kaman suttura ne ga ɗaki. Kaman yadda sutura ta kasance kariya ga jikin ɗan adam, to haka shi ma labule ya kasance kariya ga dukkan ɗaki a gun wani mai ɗaki. Shi ya sa inda sutura ta zama dole ga ɗan adam ya sa ta a jikin shi, yai tafiya da ita don ya sirranta jikin shi, ya sirrinta surar jikin shi, to ya zama duk mai ɗaki shi ma in ya ɗauki ɗakin shi na muhimmanci, ya samu labule ya sa shi domin ya sirranta ɗakin shi. Sannan kuma ya samu labule masu kala mai kyau kamar irin kalan nawa wanda na faɗa, wanda yake da launin, eh, launin, eh, ruwan madara da ja a jikin shi. Wani bangare kuma yana da ruwan gold a jikin shi. Sannan kuma ina amfani da ɗayan labulen nawa wanda yake amfani, wanda yake da launin kala ja da kuma fari da kuma baƙi a jikin shi. Ƙwara daya kenan yake da kala uku a jikin shi. Shi ma tabbas wannan labule inna sashi a ɗaki na, ɗaki na yana yi kyau amma bai kai shi ɗayan labulen ba wanda ke da launin ruwan madara da ja a jikin shi da kuma gold. Abin da ya sa kuma bai kai shi ba shi ne saboda shi wancan labulen ya kasance yana da, eh, kalan fentin ɗaki na. To, so da yawa ƙuda ana cikin haske ne. Idan hasken ya hasko, shi labulen sai ka ga, shi kuma labulen ya haska ɗaki na, ya haska ɗaki na, sai fentin ɗaki na ya haɗe da kalan fentin labulen sai ka ga ɗakin nawa ya ƙara haske, ya nuna mun shi a inda na ke so. Shi ya sa na fi somma inyi amfani da shi wannan labulen mai launin, eh, ruwan madara da, eh, ja a jikin shi da kuma kalan gold saboda ya fi haskaka mun ɗaki na bisa shi wancan ɗayan labulen da nake amfani da shi mai launin ja da fari da baƙi. Lalle labule abu ne mai matuƙar muhimmanci da na ɗauke shi kamar sutura a jiki na. Haka na ɗauke shi. Indai na ɗauki suttura a jiki na, haka na ɗauke shi kamar suttura ne a ɗaki na. Shi ya sa ba zan iya rabuwa da shi ba da dai dai da na ɗan lokaci guda. In wancan ya lalace.

Eh to gaskiya zan ce na fi son zama a kan kujera. Saboda zama a kujera an fi zama da kyau ai balance, musamman a wurin aiki. Idan kana aiki, kana wurin aiki, kana zaune a kan kujera ga desk ɗin ka, ga sauran littattafai wanda kake signing ko kana wani abu, zai fi maka daɗi ko makin kake yi, eh zai fi maka daɗin yi in kana kan kujera. Kai, ya kasance ma ko da cin abinci ne za kai idan har ka kana a kan kujera ne to ya fi a bisa tabarma. Dan haka na fi son zama a kan kujera bisa tabarma. Zama a tabarma ya danganta. Akwai wuraren da za ka je ka samu an shimfiɗa tabarma su manya suna kan kujera to kaga za ka fi so kai ƙarami, ka kaskantar da kanka a gaban manya ka zauna a kan tabarma su kuma suna kan kujera suna sama da kai shi ne. Amma idan dai ba haka ba ku kun kasance a ƙungiya ne, kana tare da abokinka ka ko kana tare da ɗalibin ka ko kana tare da wasu mutanen ka wanda ku ke tare ko za ku yi wani meeting a wani wuri to zama a kan kujera ya fi yi saboda za a zauna a cikin, ee kwanciyar hankali babu takura. Shi yasa dole ne mutum ya sa ya zaɓi zama a kujera fiye da tabarma. Ni dai anawa na fi son zama a kujera fiye da tabarma. Kasancewar na fi zama da kyau da balance a ci a kan kujera fiye da tabarma. Da dai kwanciya za a yi to sai in ce na fi son tabarma a bisa kujera. Saboda indai har kwanta za a yi a ɗan miki to a tabarma ne kake wannaenwannan damar. Amma in zama za ka yi dama ita kujera daman asali an yi ta don a zauna ne. Kuma tabarma an yi ta za a iya zama, za a iya kwantawa amma abin da aka fi yi a kanta shine kwanciya. Dan haka ita ko kujera ba a yi ta don kwanciya ba an yi ta ne domin a zauna. Dan haka bangaren abin da ya shafi harkar zama to ni a wurina na fi son in zauna a kan kujera saboda na fi zaunawa cikin natsuwa ba tare da wani takura ba. Sannan kuma kujeru su ma kala kala ne. Akwai wanda in ka zauna a kanta za ka ka zauna kana cikin nishaɗi, tana da taushi ba matsala ba takura. Akwai kuma kujeran da ta ansa sunan kujera ne wanda in ka zauna a kanta za ka ji kana cikin takura. To lallai ba irin wannan kujerun nake magana ba. Saboda kujeran da za ka zauna a kanta ka ga ka takura to ai gwamma ace ka zauna a kan tabarma ke nan. To amma kujera asali wadda ta ansa sunan kujera ita ce wanda in ka zauna a kanta za ka ga na ce wa eh ta fita tabarma. To ni irin wannan kujerun nake mana magana. Ba irin kujerun da ka zauna a kanta ba za ka gwammace ace dama a kan tabarma ka zauna. Shi yasa ni kowa ma yawanci mutane ko misali ko a cikin makarantu haka ina aka ji harkar maganan abin da ya shafi a zauna. Ai za ka ga wayanda aka shimfiɗa musu tabarma, makarantun da aka shimfiɗa tabarma wajen zama da makarantun da aka sa kujera wajen zama. Za ka gan makarantun da aka sa kujeru su zama abin zama sun fi muhimmanci bisa wanda aka sa tabarma. Me yasa kuwa na ce sun fi muhimmanci? Za ka ga an ware kuɗaɗe ne masu yawa aka siyo wayannan kujerun saboda mutanen da suke karatu a makarantun su zauna ko kuma ɗaliban da suke karatu a makarantun su zauna a kai. Sannan kuma ko a primaries da muke da shi na gwamnati to duk makarantan da ka je ka same ta an shimfiɗa tabarma za ka ji mutane ma suna gaya maka cewa wannan makarantar ba ci gaba. Amma akan samu kujeru ne a haɗa ko kuma a siyo irin kujeru na zamani wanda ɗalibai za su zauna su ji daɗin karatu a kansu, su yi karatun su ba tare da cikin takurawa ba tare da matsala ba. Ta kai ta kawo yanzu ma kujerun akan yi shi guda ɗaya ɗaya wanda mutum ɗaya zai iya zaunawa da desk ɗin shi a gaban shi. To kaga wannan ke nan. Ita ko tabarma fa in aka yi fa sai a haɗu a cakudu wuri ɗaya. Kaga tabarma wannan yana nuna alamun cewa. Ita tabarma dama asali ba a yi ta don zama ba ne kawai gabaki ɗaya. Ita ko kujeru ita ne abin da aka yi domin a zauna. Saboda akwai kujerun da in ka je ma kai ka san cewa kai ba ka isa ka kwanta a kansu ba. Sai dai an yi su maka su ne domin ka zauna. To kuma in ka zauna za ka fi gamsuwa da zaman da ka yi a kansu. So dayawa za ka ga wasu mutane za su nemi su ce za su iya kwantawa a kan kujeru. To ko sun kwanta fa a kan kujeru lallai lallai ba za su ji daɗi ba kamar, kamar tabarma. Haka ni na ɗauka in har na zauna a kan kujera to ba zan ji daɗin zama a kan tabarma ba saboda ita kujera ita ce wacce aka yi domin zama. Abin zama ce an yi ta domin a zauna. Dan haka ni na zaɓi zama a kan kujera bisa tabarma ɗari bisa ɗari ko ina, ko a gida ko a wurin aiki.

A'a, na kasance mai shan madara ne. Ma'amala da madara a koda yaushe saboda madara aba ce wacce ba za mu iya barin ta ba har ƙarshen rayuwar mu. Saboda madara ita ce abin da muka fara ci a matsayin abinci a rayuwar mu. Ma'ana breast milk. Breast milk shi madara ne wanda iyayenka suke shayar da kai tun kana jariri. Wanda shi ne farkon abincin da zaka fara ci a duniya wanda zai gina maka jiki ka abinnan ka girma. So, yanzu kuma still akwai abinnan, eh, cow milk ma'ana madaran shanu wanda ake sarrafawa daga abinnan gurare daban daban, wanda ake yin ta ta gari, wanda ake yin ta ta ruwa wata kuma ayi yogurt da ita. Duk wan nan nau'i'i kan madara ne wanda ake amfani da su kuma dukkansu ya kasance ni ina amfani da su. Saboda mene? Kasancewa madara ta zama jiki a jikin mu. Bil ma'ana mun kasance ma mu, iyayen mu, kakannin mu suna ta'ammali da su. Saboda mene ne? Akwai shanaye da ake kiwo, ake kiwata su akan tatsa madara agare su. Sannan za ka ga ƙarami yana sha, babba yana sha, tsohuwa tana sha. Eh so, madara ne abune na rayuwa. Saboda yanda abinci ya kasance dole a yi amfani da shi a rayuwa, to muma mun ɗauki madara haka ta kasance dole muyi amfani da ita a rayuwa domin gina jiki domin kuma neman ƙarin lafiya a jiki. Saboda madara ta kasance a cikin nau'i'ikan abinci, tana ɗaya daga cikin manya manya wanda suke gina jiki kaman ta shafi nau'i irin su nama, eh, kifi, wake da sauran nau'ikan abinci wanda ake kiran su classes of protein. To su madara tana cike. Kuma ni a gurina ma zan iya cewa madara ta fi su. Me yasa ko tafi su? Shi ne, na ɗaya ta fi su araha sannan kuma ta fi su gina jiki. Sannan kuma eh, ta fi sauƙin samu in kana neman ta. Saboda ko wani shago a anguwa in dai provision ne za ka gan toh zakaga ya kasance ana sayar da madara. Gurin mai shayi ana sayar da madara. Masu fura suna amfani da nonon su madara ne. Masu yogurt suna sayar da yogurt ya zama toh madara ne. Toh madara ka ga ya zama amfani, abun amfani na rayuwa kenan dindindin wanda wanda zamu iya cewa ma in aka samu ƙarancin madara a rayuwa, to rayuwa ma gaskiya za ta samu cikas mai girma. Dan haka madara ta zama abun ne, abun amfani na rayuwa dindindin wanda dole ne za a yi amfani da ita tun daga farko har ƙarshe. Kaman ni inda nake son madara ban ƙi in sha madara a rana kowace rana. Abunnan ba in ƙoshi. Saboda mene? Ta kasance ina da buƙatar ta kuma tana gamsar da ni lokacin da nake amfani da ita. Za ka iya shan ƙalilan ta gamsar da kai ta bawa jikinka abin da yake so. Ba kamar sauran nau'i'ikan abinci ba wanda in ka ci da yawa kafin ka samu sinadarin gina jiki a cikinsu inda zai isa jikin ka. A'a, ita madara ta kasance ko yaya ko ƙanƙani ne ka sha ta za ka iya samun, eh, wannan nau'in abunnan abun da kake nema na gina jiki a cikinta. Don haka shi ya sa ita madara ta zama abin rayuwa da dole sai anyi rayuwa dole rayuwa ta kasance sai da ita an nemeta. Dalilin da yake sa kenan ni nake amfani da madara kuma bazan daina amfani da madara. Ina shan madara sosai kamar ruwa. In na same ta zan iya shan ta in ƙoshi kamar yanda nake cin abinci in ƙoshi. Amma in na same ta, zan iya sarrafa ta inyi wasu abubuwa da dama da ita kamar inda ake sarrafa sauran nau'ikan abinci. Kasancewan ma'amala na da amfani na da madara, ya kasance, madara fa ta kasance ko jariri ne aka haifa idan maman shi ta koma za kaga an iya cewa to anemo madara ko da ta shago ne wanda da ita za'a iya amfani a ciyar da jaririn. Za kaga jaririn nan ya girma ya samu lafiya, ya zo cikin kuzari da ƙoshin lafiya. To madara ni a guri na ma ta fi nama amfani, shi ya sa nake son ta kuma ina son madara. Ina shan madara tun ina jariri, ana shayar da ni da ita. Na fara girma ina shan ta, na girma ina nemo ta da kaina insha sannan kuma yanzu ina nemo ta ina ƙara girma ina nemo ta insha har in bama wasu su ma su sha saboda mahimmancin ta. Sannan kuma zan ci gaba da shan ta. Har illa masha Allahu, har illa ƙarshen rayuwa kenan. Saboda ta kasance abune mai matukar amfani da mahimmanci. Shi ya sa zan ci gaba da amfani da ita inda ya kamata, inda ya dace kuma baza mu dai na ba. Har ya kasance ma za mu iya ba ma wani shawara ya kasance yana amfani da ita saboda tana ƙara lafiya da gina jiki. Kuma, bata cutarwa ba. Yes.

Asalin dangantaka na da matuƙar muhimmanci saboda mu a addinin mu an nuna mana cewa ka kyautata ma maƙwabtanka kamar inda zaka kyautata wa iyayenka da sauran 'yan'uwanka. Kyautata wa ya zama dole da kayi wa maƙwabtanka. Dalilin ko daya sa anaso ka kyautata ma maƙwabtanka shine maƙwabtanka zasu kasance shine number one ma wanda zasu iya fara kawo maka taimako a lokacin da kake da buƙatar taimako. Shi ya sa aka fi so ka kyautata ma maƙwabtanka. Da dama za ka iya samun maƙwabcinka wanda ba kuda wani dangantaka da shi amma dangantakar takan zo ta kulli a yayin zama na amana. Shi ya sa akan so ka kyautata ma maƙwabcinka saboda maƙwabcinka shi ma zai iya kyautata maka. Idan kuna da kyakkyawan mu'amala dakai da maƙwabcinka, zaka ga in wani abu ya taso na emergency, maybe 'yan'uwan ka suna wani wuri ne mai nisa, to shi kuma shine kake tare da shi a wannan lokacin shi wannan maƙwocin. To za ka ga in har akwai abin nan dangantaka mai kyau tsakanin ku da shi, za ka ga shi ne zai fara yi maka taimakon nan ko kuma kai ne zaka fara yi mashi taimakon nan. Kasancewar kuna da dangantaka mai kyau tsakanin ku da shi. Dan haka shi ya sa ake cewa a kyautata dangantaka da maƙwabci, a kyautata ma maƙwabci. A ɗauki maƙwabci kamar ɗan'uwa. Wasu ma suna ɗaukar maƙwabci da muhimmanci fiye da ɗan'uwa. In kyauta ya tashi za su fari yi kafin su yi ma ɗan'uwansu sai sun yi ma maƙwabcinsu saboda shi wannan maƙwabcin shine yake tare da su. A kodayaushe shi ne zai fi iya kawo musu taimako a lokacin da suke bukata saboda su 'yan uwan nasu sun kasance sun yi nisa tare da su. Dan haka shi ya sa ake cewa a kyautata alaƙa da dangantaka tsakanin maƙwabci da maƙwabci. Ka ɗauki maƙwabci ba a masayin maƙwabci ba ka ɗaukeshi a masayin ɗan'uwa ya fi saboda mene ne? In ka ɗaukeshi a masayin ɗan'uwa shi ne zaka fi iya kyautata mai kamar inda zaka kyautata ma ɗan'uwan ka. Akasin kasancewan wasu wanda suke ɗaukan maƙwabcinsu kamar wani maƙiyinsu, kamar wani abun gasa a gare su. Shi maƙwabci ba'a so ka ɗauceshi a haka. Asalin dangantaka na da matuƙar muhimmanci saboda mu a addinin mu an nuna mana cewa ka kyautata ma maƙwabtanka kamar inda zaka kyautata wa iyayenka da sauran 'yan'uwanka. Kyautata wa ya zama dole ga kai da maƙwabtanka. Dalilin ko dai anaso ka kyautata ma maƙwabtanka shine maƙwabtanka zasu kasance sune number one wanda zasu iya fara kawo maka taimako a lokacin da kake da buƙatar taimako. Ana son wannan dagan takan tayi ƙarfi ta ƙara ƙarfi fiye da yanda ake tsammani. Maƙwabci ba wai maƙiyi bane. Illa za ka iya samun wasu maƙwabtan masu halaye gurbatacce. To, duk inda ka samu irin wannan maƙwabcin mai hali gurbatacce, za ka yi ƙoƙari yayinda za ka yi ƙoƙari ka jawo ra'ayin shi, ya gane cewa kai ba maƙiyin shi bane. Kana so yin hali maƙwabtaka ya haɗa ku, ku zauna zaman amana, ku zauna abun nan kamar yan'uwa. Idan mai fahimta ne Allah ya sa ya fahimta to ka ga shi kenan. Za ku ci gaba da mu'amala yanda ya kamata, ku kyautata wa juna. Idan kuma shi ya kasance zuciyan shi ba sarkakakka bace to kai in kana da yanayi, za maka iya tashi in gida gare ka kusa da na shi. Za ka iya sayar da wannan gidan ka canza anguwan saboda shi wannan ba mai fahimta bane. Ka ba shi wani wuri. In Allah ya sa kage za ka iya samun wani maƙwabcin wanda za ku iya zauna lafiya tare da shi. Ku fahimci juna. Wannan shine tsarin tsari da aka tsara ya kamata mutane su gane cewa maƙwabci ba wai abin nan bane maƙiyi bane. Maƙwabci ɗan'uwa ne wanda za ka iya taimakawa shi ma zai iya taimakawa a kodayaushe lokacin da kuke buƙatar taimako. Dan haka ya kamata a ɗauki maƙwabtaka, hakkin maƙwabtaka da muhimmanci. Dan mu a tsarinmu addini ya tsanar mana da cewa maƙwabcinka bai kamata a ce kai kana da abinci. Gidan ka ma a ci abinci a kwana a ƙoshi ba shi gidan shi ba a ci ba. In har hakki ne, hakki ne ma ko kuma ana soya wani abu a gidanka, gidan maƙwabtanka su ji ƙanshi sannan ba ka ɗauka ka kai masu ba. Wannan ka cuce zu ci kamar ka zalunce su ne ka ci haƙƙin su. Dan haka in dai ana soya wani abu a gidanka wanda ya kasance abu ne mai ƙanshi wanda ƙanshi shi zai iya ɗauka, zai iya tashi daga gidan ka ya kai wancan gidan maƙwabin to haƙƙinfa ya shiga. Dan haka dole ne sai ka ware wani kaso daga cikin wannan abun suma ka aika masu da su saboda kyautatawa da kuma kyautata ma'amala da inganci. Shi ya sa maƙwabtaka akwai abun nan, akwai darasi mai nauyi a cikinta wanda ya kamata mutane su gane kuma su kyautata, su dinga bin shi domin a tashi tsare, a tsira tare. Maƙwabcinka ya zama ɗan'uwan ka, kai ma ka zama ɗan'uwan shi. Ku kyautata ma juna ba tare da wata matsala ba.

Duk gaskiya ne al'umma na. Na kasance na fi son naman kaza. Ina son nama sosai. Ni mutum ne ma'abocin son nama. Amma daga cikin nau'i kan nama, ni na ware naman kaza na fifita shi a bisa sauran nama. Akwai namomi wanda suka fi naman kaza daɗi amma kasancewar su wai wannan naman ba mu cika samun su sosai ba. Ba na abin da ya zamu cika samun su sosai ba saboda kuɗin su ya fi na kaza yawa. Toh ya nuna cewa wannan naman su baza mu iya sayan su ba kenan a iya karfin mu. Don haka ya kasance na zaɓi naman kaza fiye da su. Ba wai don shi naman kazan ya fi su ba. Waɗannan namunnan kuma sun haɗa kamar irin su naman ɗawisu, naman zaɓo, naman talotalo da sauran dai namomi wanda ya shafi nau'i kan tsuntsaye haka kamar wanda na lissafo. Musamman ka ɗauki naman zaɓo, nama ne mai daɗin gaske wanda ya fi naman kaza daɗi sannan kuma ya fi shi kusan amfani a jika. Amma na zaɓi naman kaza fiye da shi saboda mene ne? Ya kasance shi ya fi, eh, kaza tsada. Manyan barawa kenan ko kana neman shi ba za ka iya samun shi ta cikin sauƙi ka saye shi ba kamar inda za ka samu na kaza. Shi ya sa na zaɓi kaza a bisa shi. Toh dai irin dai nau'i kan nama da ya shafi naman shanu, naman akuya, naman, kaji irin nau'i kan tsuntsaye to ni na fi son naman kaza daga cikinsu. Sannan kuma lallai ni mai abokin son nama ne kowane iri saboda nau'i kan nama har kifi ma shi ma za a iya sa shi a cikin nama tunda abu ne mai rai sannan kuma tsokan jikin shi ne ajijiji. Shi ma dai dai tabbas ya iya zama nama. Toh ni, ina cin kifi amma kifin da nake ci ba kowane iri ba gaskiya. Saboda mene ne? Akwai kifin da in ka ci shi, ni akwai kifin da na ci shi ma na kan yi amai saboda irin ƙarnin shi. Ni kuma ba wai ina son ƙarni bane sosai. Irin kifayen dai da na fi ci shi ne irin wanda aka busar da su, aka busar da su, wanda koda daga bayan in aka zo aka sarrafasu aka dafa su. Toh kai da kake son kifi in ka ci su, za kaji wannan ƙarnin nasu ya riga ya tafi. Ka ga suma wannan nama ne shi kuma shi ma abun so ne. Eh, wannan ke nan. Toh amma dai ni na zaɓi naman kaza fiye da sauran saboda shi naman kaza musamman ka samu wanan ɓangaren ƙirjin kaza nan to lallai wannan idan ka na cin shi za ka yi tunanin ba a duniya babu naman ma zai kai wajen daɗi. Wuri ne wanda ya tara tsoka sosai wanda in ka ci za ka san cewa lallai ka ci nama wannan lokacin. Daga cikin naman kaza ni ba gurin da na fi so amfani kamar ƙirjin ta saboda shi ne za ka ganshi farin tsoka sosai sannan in ka ci za ka ga san cewa ka ci. Don wasu suna maganar cinya a cikin naman kaza to ni cinya na dauke Shi kawai suna ya tara. Amma inda nama yake a cikin naman kaza shi ne ƙirji. Wannan wuri ba in dai ka yi shi nama mai kyau, mai daɗi mai kuma ban sha'awa. Shi yasa na zaɓi naman kaza. Bayan nan kuma shi ma ina son naman akuya da naman shanu. Naman shanu shi kuma abin da ya sa nake son shi fiye da na akuya saboda tsokan shi. Za ka fi samun tsoka wanda zai haɗu a bakin ka, kana ta murna. Za ka san cewa eh daddare ka sa nama a bakin ka, kana ci. Ba kamar na akuya ba saboda mene ne? Akuya gaskiya kowa ya san cewa ita ba za a iya kwatanta da, kwatanta ta ma da sa ba a wurin abin da ya shafi tara nama. Shi ya sa na fi son naman sa na fiye da akuya saboda dai daddare ita akuya ita ma ana shirka shi sannan abin tsoka amma ko tsokan sa ka gaji maka. Sanan akuya kai ka san cewa akwai bambanci. Za ka ga cewa nasa ɗin nan ya fi wancan na akuyan arha. Toh dalilin haka ne ya sa ni nake son naman sa a bisa na akuya. Amma daga cikin nau'i kan nama gaba ɗaya abin da ya shafi nama shi na ware na fi son kaza. Sannan kuma daga cikin kazan na ware ɓangaren da ya fi na fi son ƙirji saboda shi ne ya fi tara nama, ya fi tara tsoka mai daɗi, mai ban sha'awa.

Eh, tabbas nakan iya raba abinci ga mutane. Bi-ma'ana kamar in an je wani taro haka abin da ya shafi taro ko walima wanda ya kasance za a ci abinci. To kamar misalin taron biki w-- taron abin da ya shafi ɗaurin aure suna walima sannan kuma taro abin da ya shafi addina. Eh, wannan duk ina a cikin wannan yanayin. Akan nuna cewa ne ake so raba abinci ga mutane. To nakan dage in daure in ansha wannan ɓangaren in raba. Kuma Alhamdulillahi, idan na raba abinci ga mutane za ka samu cewa ni da nake raba abincin ban iya samun lokaci in ware wanda zan ci nawa. A'a ni ƙoƙari na, burina shine in ga na sallami mutane, na biya buƙatan kowa kafin ni in Allah ya sa rabo. In na samu natsuwa na samu lokaci kuma sai na tsaya nima na ci nawa daidai bakin gwargwado. Amma wani lokaci ma ka kan raba abinci ya ƙare kai kanka baka samu ba. Sai dai kai haƙuri in an gama kaje ka nemo wani, eh, ka ci ko ka siya ko kuma in Allah ya sa daga cikin wannan taron da ake an yi. Ajiyan wasu to kai ma sai a ga cewa kai da kai rabo ai ba ka ci ba, to sai a tausaya maka a ɗauko maka daga cikin waƴncan wanda aka ɓoye sai a ce ga wannan kai ma ka je ka ci. Wannan ke nan. Raba abinci akwai kalubale a cikinsa sosai kamar yadda kana yin iya baƙin ƙoƙarin ka ne. Amma duk da haka. Wani zai ga ka daɗaɗa mashi wani kuma zai ga ba ka daɗaɗa mishi ba. Watakon wanda zai ga ka daɗaɗa mashi shine wanda ya samu abinci. Wanda ka je ka same shi ka kai mai abinci gaba sa. Hmm, sannan kuma waƴnda mutanen da ba za su ji daɗi ba su ne. Wanda har abincin ya zo ya ƙare basu samu ba, ba ka je ka kai masu ba. Su wannan daga cikinsu akan samu wasu su ɗauke ka su ɗaura ma karan tsana su mai da ka kai kamar wani maƙiyin su. Basu san cewa a'a, idan da an yi abinci wanda zai ƙayatar ga kuma zai nishaɗantar, zai isa al'umma a raba kowa ya samu. To kai mai rabo ba za ka iya wa raba ni ba ka ce wancan shi za ka ba, wancan ba za ka ba ba. Ai kan kasance an tsinci kai a cikin wani yanayi. Wanda kai kanka mai raban in da son samu ne a cikin mutanen da basu samu ba. To, in har kana da kuɗi za ka iya zuwa ka nemo wani abu ka siya musu a madadin abincin da basu samu ba lokacin da kake rabawa mutane. Shi ya sa rabo a cikin mutane irin wannan akan samu farin jini, akan samu baƙin jini. To mu mun riga mun saba yi dama. Shi ya sa ba mu damu ba, duk inda muka tsinci kanmu aka ce ka zo ka raba ma mutane abinci to za ka ga mun je ba tare da wani. Tangarɗa ko samun matsala ba ko jin tsoron wani kada ya zagemu. A'a, muna zuwa ne bil haƙƙi tsakanin mu ga Allah mu yi rabo na gaskiya. Don ƙoƙarin mu ga mun gamsar da kowa, kowa ya gamsu da rabon mu. Ba wai irin waƴnda za a basu rabon abinci ba ne ga mutane su kwashe abincin su je su ɓoye ko kuma in za su yi raban su nuna san kai. Sai wanda suka ga daman ba, su za, shi za su ba. Sauran kuma wanda basu ga daman ba ba su ƙyale su, su da halin su. Wasu kuma sukan zo tare da abokanansu su babbasu over su tafi da shi su ɓoye a gida. To wannan ni abin da ma nake ganin wannan shine babban abin kunya kuma ya kasance wannan haramun ne. Saboda menene? Akwai al'ummar da suke ɓukatan abinci kamar a taron biki. To in aka ba ka abinci a taron biki aka ce ka raba ma mutane to abin da ya kamata ka yi shi ne. Idan ka samu mutane ka fara yi musu rabo kaman yanda aka umurce ka ka yi. Idan kuma, eh, shi wannan, eh, abincin da aka ba ka kai rabo a gidan biki yana da yawa sosai. To ka ga inshallahu wasu mutane za su samu sosai, idan har kuma bai da yawa to wasu daga cikin abokan ka ma za su zo su nema cewa suna so su yi haɗama ka ba su guda biyu. Za su tafi da shi ko kuma a wancan za a kai ma wance wannan shi. To ai bai kamata ba irin wannan. Indai har wancan yana nan kawai ya zo, ya zo to sai a ba shi nashi. Amma in har bai samu zuwa ba to.